Tabbas, aiki abu ne wanda ɗan adam ke yin sa saboda muhimmancinsa. Aiki ya ƙunshi abubuwa da yawa, tana iya yiwuwa aiki na, a, wato gwamnati ko aiki mai zaman kansa ko aikin gona ko aikin kasuwa ko wani aiki. To, ko aikin gida duka aiki ne. Amma bari mu ɗauki wurin aiki. Abin da nake son canzawa a wurin aiki shine yanayin tsarin biyan albashi wadda muke kai saboda duk abin da mutum yake yi sai da albashi ne zai iya gudanar da shi. Tsarin albashi musamman na gwamnatin Najeriya wani abu ne wadda ana ɗeyi ne ba wai don ya kai ba ko kuma abin da mutane suke iya amfana da shi sai dai abin da ake cewa biyan bashi. Domin albashi biyan bashi ne. Diyar da ka kai duk muƙaminka, albashin ka ba zai ishe ka kai wasu abubuwa ba sai dai kayi manage ka rage tsarin rayuwar ka da yar da za ka tafi da shi. To, ni gaskiya abin da nake son ganin a canji a wurin aiki shine yanayin tsarin albashi da yadda ake biyan albashi na aiki da muke gudanarwa saboda ace za ka tafi aiki wadda za ka shafe aƙalla awa goma, sha biyu, sha uku, sha huɗu amma albashin bai taka karya karya ba wadda ga badaya albashin idan ka duba shi bai wuce dala goma zuwa dala sha biyar ba. To, wannan abu, dala ɗari da hamsin ba kai, ɗari zuwa ɗari da hamsin ba. To, wannan abu, a, ba ƙaramin koma baya ba ne a ɓangaren wurin aiki. To, don haka wannan abu shine abin da na fi son ganin a wurin aiki an canza saboda, a, shine zai ƙara maka rasashi, shine zai ƙara taimaka maka a fannin aiki ka ga cewa ka ci gaba. To, babban abin da nake son ganin a canji ko an canza a wurin aiki shine tsarin biyan albashi wadda muke kai a yanzu a wannan ƙasata mu Najeriya.

To indai na fahimta riga dai abune wanda muke sawa kuma wasu rigunan suna da aljihu wasu rigunan basu da aljihu. Idan muka ɗauki manyan kaya, malum-malum tana riƙe da, ah, aljihu a gaba ne. In kuma dogayen kaya ne safari to aljihunsu za ka tadda akwai a gaba guda ɗaya. Sannan a gefen aljihu akwai guda biyu. To, sannan idan ƙaramar riga ce, ita kuma za ka same ta, dari aljihu ne guda ɗaya a gabanta. Wasu-wasunsu kuma babu. To ni, ah, ina riƙe da aljihu a riga na duka ko dogayen kaya ne ko ƙananan kaya ne duka ina da aljihu a jikinsu. Saboda sai da aljihu a riga shine za ka samu saukin ajiye abubuwa misali ko wayar ka ce ko kuɗi da dai sauransu. To a aljihu na akwai, ah, a riga na akwai aljihu wanda yake riƙe da shi.

To, dariya abu ne dai na nishaɗi, abu ne wanda ke kawo farin ciki ga mutane, shiyasa wani zuban in mutun ya cika dariya ma sai a ce kamar wawa ko mara hankali. To ni, abubuwan da ke, abun da ke sa ni dariya suna da yawa. Amma kaɗan daga cikin abun da ke sa ni dariya, ah, shine kuɗi. In dai ina da kuɗi a jikina to a koyaushe ina cikin dariya saboda ina cikin farin ciki banda wata matsala da zai ta'addami ni musamman idan, ah, har kaza zuwa da za a kashe kuɗin. Sannan kuma farin cikin iyalina, idan iyalina suna cikin farin ciki na faranta masu na kan yi dariya. Ko muna hira musamman ana hira mai ma'ana kuma wanda zai iya sa dariya. Wani lokaci kuma kallon abubuwa na barkwanci yakan sa ni dariya in manta da wasu abubuwa. Irin finafinan nan na ban dariya musamman na marigaya rabilu Musa ɗan Ibro Allah ya jiƙan shi. In ina kallon finafinansa na kan yi dariya sosai saboda yana sa ni nishaɗi. Sannan, ah, bayan wannan kuma farin cikin iyaye na ma an zuba muna hira na kan yi dariya saboda zan ji daɗin gan su a cikin farin ciki. Wannan kaɗan ke ne daga cikin abun da suke sa ni dariya. Saboda dariya abu ne da ke sa farin ciki, yana ma'a, a wasu masana masu ce yana ƙara lafiya. Zama cikin farin ciki ba cikin ƙunciya ba cikin ɓacin rai ba. Domin kana cikin ɓacin rai ba za ka yi dariya ba. To wannan kuma rashin farin ciki kuma yana iya kawo kaga mutum ya ƙai, ya samu cuta. To kaga ko dole ne mutum ya so ya zama cikin farin ciki, ya zama mai dariya, ah, lamarin sa na rayuwar duniya ne yau da kullum. Saboda haka abun da ke sa ni dariya shine dai bai wuce na farko ba kamar yadda na faɗa kuɗi. In ina da kuɗi to na kan kasance cikin farin ciki kuma za a gan ni ina dariya a kowane lokaci.

Magana ake ta ruwan rijiya. Ruwan rijiya muna amfani da shi saboda, muka yi amfani da ruwan rijiya don wanki, wanke wanke, wanka da wasu abubuwa da ya jiɓinci ruwa. To muna amfani da ruwan rijiya. Sha ne dai ba mayi, wani lokaci kuma har girki ma mukanyi da ruwan rijiya. Domin akwai rijiyar da kuma muna sha saboda ita rijiya akwai wanda take da daɗi take da kuma tsabta. To idan kamar ni rijiyar gidana da yake a bude yake to shiyasa ba ma sha, sai dai amfani da shi wurin wanka, wanki, wanke wanke, wanke bayi, aa, ba ma fulawa ko shuka ruwa da ake yi duk da ruwan rijiya muke yi. Wani aiki dai wanda bai jiɓinci a sha ba to muna amfani da ruwan rijiya saboda, bamu da ruwa isasshe wadda zamuyi amfani da shi sai wannan. Amma idan rijiyar a rufe yake kuma yana da daɗi ruwan to za ka ga har sha munayi. Don haka, muna amfani da ruwan rijiya matuƙa sosai saboda da shi muke yin al'amuran da suka shafi cikin gida. Banda sha wadda gudun kar ya sa mana cuta a jiki shiyasa muke amfani da ruwan rijiya akai akai.

Tsoro dai wajibi ne ga dukkan wani ɗan adam. Abin da na fi jin tsoro gaba ɗaya shine na fi jin tsoron, ah, Allahna, Mahaliccina wadda ya halicce ni. Bayan nan kuma ina jin tsoron ɗan adam saboda mutum wani lokacin mugu ne. Ina tsoron ɗan adam sosai bayan Allah. Sannan ina tsoron, ah, munafinci ko makirci na ɗan adam. Sannan ina tsoron dukkanin wani abun da zai iya cutar da ni a rayuwa. Dukkan abun da zai sa ni na yi dana sani. Dukkan abun da zai iya kawo min matsala a cikin rayuwata ina mataka tsoronsa. Sannan ina tsoron abun da zai sa mun ciwo ko cuta a jikina. Ina tsoron abun da zai zamo min wani wahala ko ya sa ni cikin wahala a rayuwana ina tsoronsa. Ba don komai ba sai saboda kiyaye kaina da nake yi. To ina tsoron Allah, ina tsoron mutum, ina tsoron dukkanin wani abu da zai cutar da ni saboda ni ɗan adam ne wadda kuma, ah, rai gare ni. Ah, dole ne in kiyaye, in ji tsoron abubuwa. To waƴannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da na fi jin tsoro.

To abubuwan sha dai abubuwa suna da yawa. Saboda in aka ce sha, to ya ƙunshi ruwa, ya ƙunshi kayan itatuwa da dai sauransu. Daga cikin abinci ma akwai abin sha. Misali fura, nono duka abin sha ne. Shansu ake yi kuma su suna fanin abinci da kunu ko koko. Amma in dai abin sha ne da na fi so gaba ɗaya na fi son ruwa. Saboda shi dan adam ba zai iya rayuwa matuƙar babu ruwa. To na fi son ruwa a dukkanin abin sha. To bayan ruwa sai ƴaƴan itatuwa su ma ina son su. Su ma tun da abin sha ne. To bayan wannan sai fura da nono su ma ina son su sosai a abin sha. Haka zalika kuma ina son yogurt shi ma abin sha ne. Ina son shi sosai. Sai kuma a abin sha ne kamar lemon kwalba to su ma ina son su. Ina shan su. A don haka amma abin da na fi so ko na fi sha shine na fi shan ruwa a dukkanin abin sha kuma na fi son ruwa a dukkanin abin sha.

Intanet ko yanar gizo wuri ne da abu ne kai wanda muke amfani da shi akai akai. Ba zan iya faɗin sau nawa ma nake amfani da intanet a rana ba, ko a sati ko a wata. Saboda ni a ko da yaushe ina kan intanet kuma ina amfani da intanet. In ba na karatu a intanet, ina hira a intanet. In ba na hira a intanet, ina kallo a intanet. So ina amfani da intanet sosai. Duk wasu al'amurana na yau da kullum ma da intanet nake amfani. Saboda yanzu duniya ta koma duk wani abu da intanet ne za ka yi saboda a nan al'amuran suke. Ko karatun ma zan yi, to a intanet ne zan bincike abin da nake so. Haka zaluka in zan karanta labarai, zan hau intanet ne in nemo labaran da nake so gaba ɗaya in karanta su. Ko ƙwallo ne in zan kalla, ina amfani da intanet ne da waya na in jona in kalla ko in tafi, manhajar in kunna in kalla da intanet nake amfani. A don haka dukkanin wasu abubuwa na da intanet. Faɗin sau nawa nake amfani da intanet in ma na faɗa, na yi ƙarya domin ko yaushe ne intanet ɗina a kunne yake bana kashewa. Sai dai in ya ƙare kuma kafin ya ƙare ma in na san sanda na sa to zan ƙara. Dan ma bana so ya ƙare ko ya yanke saboda sanda nake da bukata sa ya zamana bani da shi. A don haka bani da adadi sau nawa nake amfani da intanet a rana ko a sati ko a wata. A ko da yaushe ina amfani da intanet. Babu lokacin da bana amfani da intanet.

To abinci dai abune wanda ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi. A dan haka ina cin abinci da safe ko abincin da na fi ci da safe ko abincin da nake ci da safe to ya danganta. Zan iya cewa daga cikin abinci na fi cin ɗumami, abincin da akayi a yi kwana kuma na fi cin shinkafa da safe a ɗumama min shi. To da safe wannan abin yana daga cikin abin da na fi ci, bayan shi kuma nakan sha ruwan shayi shima. To bayan shi kuma nakan ci ɗan wake da safe ko tuwo aka yi shima akan ɗumama min shi da safe. To amma dai da safe in aka ce da safe to gaba ɗaya na fi cin ko, eh, shinkafa da safe na fi cin shinkafa.

To, ah, kunna kendir a wannan lokacin da muke ciki, zan ce kusan dai kamamma an dena yayinsa. Gaskiya, ah, zai wuya ka gama kamun yayinda nake wai ka ga kendir. To zan ce gaskiya ba ma, bana kunna kendir saboda hatsarin sa. Kendir in ya kai karshe yana iya jan gobara. Kendir yana iya samar mun cikin fitina, ya ƙona maka gida ko ya ƙona maka muhalli ko ya ƙona inda kake ko kuma inda ka ajiye shi in da abin ƙonewa ma yana iya ƙona shi. A dan haka ne ya sa ma mu yanzu ba ma amfani da kendir. Dan haka bana kunna kendir ni a gida na.

Ajiye kwafin bayanai na kowane iri yana da matuƙar mahimmanci ba don komai ba saboda abu ne wanda gobe zai amfane ka. So duk wani abu da kake inde har kana ajiye shi ko kana rubuta shi to dole zaka buƙaci kwafin sa ka ajiye musamman a wurin aiki. To duk wani abu da nake da shi ko abin da nake yi nakan yi guda biyu in ajiye ɗaya. Wannan ɗayan da zan ajiye kwafin bayani- bayanai na kenan nawa da na ajiye yana iya yiwuwa in rubuta shi a rubucen aji, yana iya yiwuwa kuma in ajiye shi a cikin na'urar kwamfuta na ko kuma ta waya ko in tura shi zuwa cikin ma'ajin saƙo wato email ɗina. To a don haka ina ajiye wato kwafin duk wani bayani nawa saboda zai amfane ni a nan gaba. Ko da aiki ne nayi ko wane iri ne to nakan rubuta shi ko kuma nakan kwafa in ajiye saboda a gaba zai amfane ni musamman a kan aiki wani lokaci zai zo da in na karanta shi ko na duba. In ma mitin aka yi aka ba da shawarwari in na rubuta nakan ajiye domin na san a rayuwa wata rana zai amfane ni. Don haka ina ajiye kwafin bayanai na akai-akai.

Eh to, madara abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ko wance abu ne mai kyau musamman ga lafiya tunda yana ƙara lafiya. Ina shan madara sosai. Ina son madarar shanu ɗanyen madara. Ina shan kuma madara ta gari. Ina shan madara ta ruwa. Domin duk in zan sha shayi to ina sha da madara. Haka kuma, ah, in zan sha garin kwaki ina sha da madara. Kuma madara, ɗanyen madarar shanu ina shan shi haka ba tarama da komai ba nakan sha shi. Shi kan shi madara na ruwa ina shan shi haka. Shi kan shi madarar na gari nakan sha shi haka. Saboda ni na san yana da ƙarin lafiya a jikin ɗan adam. Don haka ne ina son shi ma sosai. Zan ce kusan kullum ma dai sai na sha madara. Ba ranar da ba na shan madara. In ban sha madara na gari ba zan sha na ruwa. In ban sha na ruwa ba zan sha ɗanyen madara wanda aka tatso daga jikin shanuwa kai tsaye to zan sha ta. Wa'yannan su ne madaran da nake sha. Akwai madara kuma wanda ake ce wa madarar Yogurt shima ina shan shi tunda shi ma madara ne. Akwai madara da ake yi da waken soya shima madara ne shima ina shan shi. Soya milk shima ina shan shi. To, duk wani abu nau'i na madara dai ina sha.

To aa, ido dai launi-launi ne kala-kala. Akwai launin fari-fari, akwai jajajaja, akwai launi wanda za ka gani na turawa shuɗi-shuɗi, akwai launin baƙi, akwai launin ƙasa, brown kenan. To ni dai duka a launin ido na fi son launin baƙi, baƙi wuluk. Idan ido da zaratsin fari a gefensa, ido wuluk fari ya fi baƙi kai ya fi burge ni. Na fi son baƙin ido mai launin baƙi ya fi burge ni da gefensa kuma ace a gefensa akwai launin na fari. Don haka na fi son launin baƙi, yana burge ni.

To, damuwa abu ne wanda idan mutum yana cikinsa yakan samu rauni ko wata matsala. To a duk lokacin da nake cikin damuwa ko nake jin damuwa, na farko dai nakan natsu saboda gudun kar nazartar da hukunci cikin fushi a samu matsala. To idan ina inda zan iya kwanta ne nakan yi bacci kafin na yi bacci na yi nazarin abun. In na kwanta na yi bacci idan na tashi a lokacin da nake jin damuwa to zan ji damuwar ta yaye. Zan ji damuwar ya ragu. Zan ji matsalar da ta kawo min damuwar ma na samu maslaha a kanta. To sannan in nayi nazari akan abun da ya kawo min damuwa sai in ga idan wanda zan tattauna ne da wadda ya saka ni cikin damuwa mu tattauna. In kuma ni ne na yi abin da ya sa ni cikin damuwar to daga nan sai in yi tunanin wace hanya ne zan bi in gyara domin kar na ƙara faɗawa cikin wannan damuwar da na samu kaina a lokacin baya. To a don haka abin da nake ke nan idan ina cikin damuwa nakan yi bacci kuma na yi nazarin abin da ya sa ni cikin damuwa domin na ga cewa na janye wannan abu daga cikin zuciya na, na cire wannan damuwar, na samu natsuwa, na dawo daidai yadda nake al'amurata domin gudun kar abin duniya ko wani abu ya dame ni, ya sa ni cikin damuwa.

Shi kwana abu ne na hutu. Kwana abu ne wanda mutum yake yinsa domin hutu. To gaskiya ne ina kwana a duka, ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa. Ya danganta da yadda na ji kaina ne. Amma dai in a ce wanne ne na fi yi, to na fi kwana a gado akan ƙasa. Wani lokacin ma ina kwana a kan kujera. To, a don haka in ina so saboda jikina idan daga jiya sai in kwanta a ƙasa domin zai, zai saki. In kuma gajiyar ba sosai ba ne, to nakan kwan, nakan kwana a kan gado saboda shi ma dai zai ɗan miƙamar min da jiki. Amma in na kwana a ƙasa, na fi samun wartsakewar jiki idan ina daga jiya. In banda gajiya kuma na fi kwana a gado saboda a gado za a kwai ɗan taushi na gado da zai sa ka ɗan jika ɗan yi wasai a tare da kai. A don haka dai na fi kwana a kan gado.

To jadawali abu ne da ake yi ba ma wai na aiki ba a kan yi shi a abubuwa da yawa saboda shi jadawali kamar tsarawa ne yadda aikace-aikacenku yake. To jadawali dai na wurin aikina shi ne, ah, tsarinsa akwai fanni-fanni ne, akwai wanda kullun-kullun ne, akwai wanda duk kwana biyu-biyu ne, akwai kwana uku, akwai sati sati. Amma ni a ɓarayina duk kwana biyu ne, ah, nake tsarawa ko muke tsara jadawalin aikin da muke. Duk kwana biyu, Litinin sai a tsallake Talata, Laraba sai a tsallake Alhamis, Juma'a sai kuma Asabar hutu ne, Lahadi hutu ne. To yadda muke tsarawa kenan zan iya cewa a sati jadawalin aikina sau, ah, biyu wani lokacin ya kan zo sau uku. Yadda nake tsara jadawalin aiki kenan saboda aiki ya zo min cikin sauƙi kuma aiki ya zo min da, da kyau.

Sababbin fasaha abubuwa ne da muke, ah, son ko da yaushe muna koya, ba don komai ba sai saboda, ah, wato zamani ya tafi da kai. Domin duk wani sabon abu, zamani ne yake kawo shi. To saboda haka duk wani sabon fasaha, to nakan yi ƙoƙarin inga na koya shi. Yadda nake koyan, ah, fasaha sabo shine nakan karanta yadda ake amfani da abun. Na farko zan shiga cikin manhajar in duba inda suka rubuta cewa, ah, ga yadda ake amfani da shi zan karanta shi sosai. In kuma babu a nan, to nakan shiga yanar gizo in yi bincike, misali kaman na Google ko in shiga wani, ah, manhaja na AI mai tambayoyi akai yadda zan yi amfani da shi. In kuma ma ba a waya bane, wani sabon fasaha ne na ɓarayin aiki to nakan tsaya in naga ana koyar da shi, in tsaya in koya ta hanyoyi da dama. Nakan bi ta hanyar tambayoyi, nakan bi ta hanyar idan na yi in zo in gwada in gani shin hakan ya yi, hakan ne ake amfani da shi. A haka a hankali har na koya fasahar sabo da aka zo da shi. In ko na, ah, zamani ne ta waya, to zan bi wa innan hanyoyin da na lissafo ta hanyar, ah, tambaya ta shafin, ah, intanet na Google ko in tambayi AI ya mun bayani akai dalla-dalla in fahimta domin in koya kuma in iya amfani da sabon fasaha.

To waƙa dai abu ne na nishaɗi wanda mutane sukan yi shi akai akai. Ana zaune ne ko ko kana tafiya ne ko a mota ne ko ma a duk inda kake. To gaskiya bana rera dai waƙa idan ina wanka. Saboda ni addinina bai nuna min cewa idan ina wanka ko ina cikin bayi in dinga magana ba. To addinina bai koyar da ni wannan ba sai ya sa bana rera waƙa ko magana idan ina wanka. A duk lokacin da nake wanka nakan yi wanka ne in fito. To in na fito duk wani abu sai na yi. Don haka bana yin waƙa a lokacin wanka. Saboda babu kyau a addinina babu kyau yin magana a cikin bayi. To idan na shiga bayi abin da ya shigar da ni shi zan yi in fito. A don haka bana rera waƙa a lokacin wanka.

To, taga dai abu ne wanda ake yin sa a ɗaki. Wasu kan ce mashi window. Domin samun iska mai daɗi, samun iska tsaftatacce, samun iska mai kyau daga waje. Tabbas ina son zama kusa da taga ko in kwanta kusa da taga ko ma nayi bacci kusa da taga saboda in samu gamsasshiya ko lafiyayyar iska. Iskar da za ta shigo ta buge ni. Idan kuma na ja iskar nafitar, sai tafita ta tagar domin wani mai kyau ya shigo. Ina matuƙar son, ah, zama kusa da taga ba don kome ba, sai domin iska da nake samu, iska da nake amfani da shi, iskan da zai wadance jikina, iskan da zai bani lafiya a cikin jikina da kuma, ah, dukkan abin da nake yi. Aikin ma zai zama min cikin jin daɗi saboda me? Iska yana shiga yana fita. To, musammani da nake kusa da tagan kuma nake zaune kusa da taga, to zan samu gamsasshe iska, iska mai lafiya. Sai sa nake son zama kusa da taga.

To mota abu ne de wanda ake hawan sa domin al'amurran yau da kullum a cikin gari. Tabbas na iya tuƙin mota. Babu inda bazan je da mota ba, daga ƙarama har babba. Na iya tuƙa ƙanana, wato wanda ake ce wa su saloon ko wagon. Na iya tuƙa kanta ko tanteber. Na iya tuƙa hat tirela. Duka wa'inan motan babu wanda ban iya tuƙa ba ko babu wanda bana tuƙa. Inn dama ya samu na kan tuƙa su sosai. Musammam ma ni de ina sun tuƙi, kuma ina da mota da nake tuƙawa tawa. Na iya tuƙa mota sosai.

To Bluetooth dai abu ne wanda muke amfani da shi, zan ce na kunne domin sauraron magana ko waƙa. To, a ba kullum nake kunna Bluetooth ba saboda ba ko da yaushe ne nake sauraron, amfani kai da Bluetooth ba. Saboda wani zuben yana takura mun yakan sa mini zafi a kunnena. A dan haka ne ya sa ban damu da kunna Bluetooth ba. Lokaci lokaci dai nakan yi amfani da Bluetooth saboda sauraron waya ko kiran waya ko kuma sauraron waƙa.

To, miyau dai abu ne wanda mukan zub da shi ko yakan taru a bakin mu, mu fitar da shi. Kusan zan ce kamar wani abu ne da yake taruwa a bakinka wanda bai da amfani. To a'a, shi miyau na kan tofa miyau a ƙasari a bayi in ina gida. In kuma ina waje na kan tofar da shi a ƙasa sai in sa ƙasa in rufe. Ko kuma ina kusa da kwata na kan tofar da shi a cikin kwata sai ruwa ya ja shi ya wuce da shi. In kuma ina gida sai in tofar da shi a bayi in kora mashi ruwa ya wuce. To a inda nake tofa miyau ke nan, da sanda miyau ya taru a bakina saboda a tofar da shi a cikin mutane ko a kan ƙasa inda zai zauna ya wuce na iya kai ga cutar da wasu. Sai sa nake je tofa shi a bayi in kora mashi ruwa ko in tofar da shi a cikin kwata ko in tofar da shi a ƙasa. Musamman idan ina mura, saboda na san wani zai iya dauka kuma na kan kiyaye inda nake tofar da miyau Nakan tofar da su inda na san cewa in suka tafi to za su bi iska ne su wuce. In sa a kasa in sa kasa in rufe A kwata ruwa ya tafi da shi. A bayi in kora ruwa ya wuce da shi. Wadannan sune inda nake tofar da miyau.

Eh, dole ɗan adam ya tsara yadda zai gudanar da rayuwarsa da manufofinsa, na kullum ne ko na sati ne ko na wata-wata. To kamar kowa dai ni ma ina da yadda nake gudanar da al'amurana da kuma manufana na wata-wata. Nakan tsara shi, ah, yadda jadawalina zai tafi da kyau. Daga kuɗin da zan kashe har ta sutaran da zan sa nakan tsara su. Kuma nakan tsara irin wuraren da zan je a cikin wata ko na ziyara ko na gaisuwa da dai sauransu. Don haka, ah, ina da manufa na wata-wata wadda nake tsarawa domin tafiyar da al'amurana na yau da kullum.

To, a wannan lokaci de waya abu ne da muke matuƙar amfani da shi a kowane lokaci. Faɗin adadin sau nawa nake amfani da waya a gaskiya in na faɗa ma zan yi ƙarya. Domin wayata in dai ba bacci ba ko ina kan aiki, wani aikin ma da waya nake yi. To kusan koda yaushe wayata tana hannuna. Ba ni da adadin sau nawa nake amfani da waya. In dai na tashi wayana akwai caji to ina kan waya ko ina bincike ko ina yin aiki na wurin aikina ko ina karance-karance ko ina, ah, sada zumunta, ina shiga shafukan sada zumunta ko na shiga shafin tattaunawa ko dai wani abu makamancin haka. Da abun da zan yi da waya nake yi. To adon haka wayata da ita nake amfani, so ba ni da wani adadi. Ƙali abubuwan dai da na san dole ne idan ina yi nakan ajiye waya, to sune ya zan ce idan zan yi sallah ko kuma, ah, zan ci abinci. Wani zubin ma in zan ci abinci wayan tana hannuna. Ina taɓawa ina cin abinci. To babban abun da ke sa na ajiye waya shine in zan yi bacci. A duk sanda zan yi bacci to nakan haƙura da waya in ajiye amma amfani da waya kan ba ni da adadi. A kowane lokaci ina amfani da waya.

To a fannin aiki nasarori suna da yawa. Domin aa, inda aiki ne ake maganar nasara. To ni babban nasarar dai da na samu a fannin aiki shine girmamawa da kuma duk shekara nakan samu ƙarin girma. Wannan ba ƙaramin nasara bane a wurina saboda aikina da jajircewa na aikina yake kai ni da wannan. Don haka babban nasarata shine iya aiki. Babban nasarar da na samu kuma shine ƙarin girma da nake samu a wurin aiki. Domin inda ban jajirce da yin aiki ba zan dinga samun a, wato nasarar ƙarin girma ba. To babban nasarata dai shine aa, da na samu a wurin aiki shine ƙarin girma wanda baya yanke duk bayan shekara uku da ake ƙara girma, nakan samu nasarar aa, ƙarin girma a wurin aiki.

Toh tafiya dai kala kala ne. Akwai a hankali, akwai sauri, akwai sauri sauri, akwai gudu gudu. Toh ina tafiya da sauri matuƙa gaskiya saboda nakan fita in yi wato exercise. Nakan yi tattaki musamman da wannan manhaja na sanin shi. In na fita ina sauri sosai saboda dama amfanin shi da ya sa aka sanar da ni kuma na anshe shi, shine saboda tafiyar ƙafa da nake yi. Tun a baya ina yin tafiyan ƙafa, ajiye abin hawa in yi tafiyana da ƙafa domin in motsa jinina. Toh sai zamanin kuma da wannan nakan yi sauri. A ƙanƙanin lokaci tafiyar da za ka yi awa ɗaya, biyu ko mutum wani zai yi awa ɗaya, awa biyu toh ni a cikin minti talatin zan iya yin shi na gama. Ina tafiya da sauri in ina motsa jiki amma in bana motsa jiki nakan tafi a hankali. Shi ba a hankali ba, shi ba sauri ba kuma shi ba gudu ba.

To WiFi wani hanya ne na, aa wato da ake amfani da shi ta intanet. Eh ina da WiFi a gida wanda muke amfani da shi da ni da iyalina wanda muna kunnawa in muka kunna kuma mu jona wayoyin mu ko mu jona shi da TV na kallo wato Smart TV. Sai mu jona shi da mu shiga shafukan duk da muke so muyi amfani dashi. Dan haka ina kunna WiFi a gidana.

Tsalle dai abu ne na jijjiga jini, kuma abu ne wanda akan yi shi a kowane lokaci domin ƙara lafiya. Tabbas, ah, ina iya tsallen igiya saboda ina yin shi ba don kome ba sai don jijjiga jini saboda hanya ce da nake ƙara lafiya a jikina. Ina iya tsallen igiya sosai. Tun ma daga yaronta har da girma yanzu ina yin tsallen igiya ba don komai ba sai don samun lafiyata, ba don komai ba sai don nishaɗi da yake sakani, ba don komai ba sai don wasa. Saboda na ɗauke shi a matsayin abin wasa ne. Ina iya tsallen igiya sosai.

To, busa tsaki gaskiya na iya a kar nai ƙarya. Na iya busa tsaki saboda ni akasari ma ko a maganganun da zakaji inayi, wani lokacin zakaji nayi tsaki. Ni ya zama min kamar wani hali ne ma zan ce ko abu ne wanda nake yin shi a kai a kai. Na iya busa tsaki sosai gaskiya ko yane ne ko magana ne wani zubin ana yi na kan busa tsaki. Don ban mantawa, ina makaranta ma an taɓa horar da, horani akan busa tsaki da nakeyi. So ina yin tsaki gaskiya a maganganu na.

Wanka wani hanya ne da mutum ke yi ba don komai ba sai don ƙarin, aa, tsafta. Kuma tsafta na daga cikin cikon addini kamar yadda addinin Musulunci ya tabbatar. To ni a kowane lokaci ina yin wanka. Ina yi da safe in ƙafin na fita in je aiki, wani zubin da rana, wani zubin da yamma ko da daddare. Babu lokacin da ba na yin wanka. Ya danganta ne da me na yi a wannan lokacin. To, adon haka a kowanne lokaci ina yin wanka.

To, a, su mutane de, a, za mu ce Allah ya karrama su mutane kuma mutane, mutane masu daraja. Allah ya ba ma duk wani mutum daraja. So don haka ya danganta. Idan manya ne ina zo na tadda su, ina yi musu gaisuwa na mutuntawa. Wasu na kan maɗan durƙusa in gaishe su. Idan kuma, a, wato sa'o'i na ne, na kan ba su hannu mu gaisa, mu yi musabaha da su. In ma ƙananan yara ne, na kan ba su hannu ne mu yi saɓaha da su, a, mu gaisa musamman in su ka zo su gaishe ni. To ya danganta ne daga wasu irin mutane ne da kuma yadda zan gaishe su. Wasu mu kan yi musabaha, wasu kuma, a, mu kan-- na kan durƙusa ko in zauna in gaishe su. Ya danganta da yadda na tadda mutum ne. Wasu kuma daga nesa nema na kan ɗaga musu hannu mu gaisa.

Toh, nama dai sunanan kala kala. Akwai naman kaza, naman rago, naman shanu, naman giwa, naman kare, naman doki, naman jaki kai har ma da naman zaki, akwai kuma naman kifi. To gaskiya duk acikin nama ni nafi son naman rago saboda ina bala'in jin daɗin naman rago sosai. Sosan gaske ina son naman rago. To, inda tambayoyin da yawa ne akace wasu nama ne to sai in ce sai kuma naman kaza. Amma duk acikin nama, nafi son naman rago ba don komai ba saboda naman rago yana ƙara lafiya a jikin mutum. Naman rago ba kamar naman sa ba ne da ma yana iya cutar da kai. Shiyasa nake son naman rago na kuma mafi cin naman rago a kowane lokaci akan kowane nama. Musamman na kayan cikin rago. To dukkanin wannan nama ko ince duk wani nau'i na rago ni ina son shi kuma ina cin shi. Na ma fi sonshi dai.

Rediyo abu ne wanda mutane suke sauraron abubuwa da dama a cikinsu, wasu wa'azi, wasu labarai, wasu saurari kiɗa ko su sha kiɗa da dai sauransu. To matsayina ma na ma'aikacin rediyo, sauraron rediyo wajibi ne saboda aikina aiki ne na gidan rediyo. Ina sauraron rediyo musamman domin na jinawa shirye-shiryen ko na saurari wasu shirye-shirye da ake yi. Sannan nakan saurari rediyo ma misali domin talla musamman wadda tazo daga wurina ko kuma akwai wani shiri wanda ake yin wani abu da na san zai ƙaru da ni, zan fa'idantu, zai faɗakar dani, zai nishaɗantar dani to ina sauraron shi ko wanda ma zai ilimantar dani ina sauraron sa. A dan haka nake sauraron rediyo akai akai, ah domin kuma rediyo yana ƙara ilmantar da mutum ya fahimtar da kai abubuwa da suka shafa rayuwa. Ina sauraron rediyo sosai.

Dangantaka abu ne wanda, ah yake da kyau. Mutane suna yin sa ko ba komai akwai lada. To, dangantaka tsakanina da maƙwabtana muna zaman lafiya, muna mutunta juna, muna kuma kiyaye ɓacin ran kowa. Kowa na al'amuransa. Idan abin farin ciki ya faru, za mu shiga maƙwabtan mu, mu taya su farin ciki. Idan abin baƙin ciki ya faru, zan shiga maƙwabtana, in taya su baƙin cikin abun da ya same su. In abin alheri ne ma ya same su, zan shiga in taya su a alheri na wannan abin baƙin cikin. Haka zaluka idan a na abin farin baƙin ciki. Idan kuma abun a baƙin ciki ne alhini, shi ma zan je ga maƙwabtana domin sada dangantaka tsakaninmu, in taya su farin ciki, ayi addu'a a ji daɗi saboda gobe ni ma yana iya faruwa a kaina. So ni tsakani na da maƙwabtana muna zaman lafiya ko muna mu'amala mai kyau. Dangantaka na haƙiƙa.

Jifa abu ne wanda ana yin shi da abubuwa da yawa. To amma nan tunda muna magana ne akan jefa dutse kuma nesa, ina iya jefa dutse nesa sosai. Domin har muka yi, ah, me ake ce masa gasar jifa ko jifan wani abu ko a jefa dutse ya faɗa wani wuri ko a jefa wani abu ko a chillashi sama yayi nisa a ga na wanda zai yi rigar faɗowa. Don haka ina jefa dutse nesa saboda na iya jifa sosai.

Ƙetara ƙafa a lokacin zama gaskiya bana yi saboda abu ne wanda ma ba yi da kyau. Ka dinga ƙetara ƙafafun mutane a lokacin da suke zaune gaskiya bana yi saboda abu ne wanda ba yi da kyau. Ban cika yi ba, sai dai in kaddara ne ta zo ko wani dalili in ƙetara ƙafan mutum yana zaune ban sani ba. Dan a duk lokacin da mutum ke zama ko ya miƙe ƙafa to ni bazan ƙetara ƙafan shi ba. Zan zagaya ta baya ne in wani abu ne ne ko magana ce in mashi amma ni bana ƙetara ƙafa a lokacin zama.

To rayuwa a ko da yaushe, a ya danganta ne da yadda mutum yake duba yanayin ƙarfinsa. Amma ni gaskiya nafi canjin waya duk bayan shekara biyar, shekara shida. Duk wayar da na siya na kan yi shekara biyar da ita kafin na canza ta. Saboda ni ba gasa na ke bi ba, in bi har matuƙar na sayi waya kuma za ta ma abin da na ke so, to ni ta wadatar da ni. Wata ma tana iya fin shekara biyar. So musamman yanzu da a ke wannan tsadan na rayuwa. To a ko wani lokaci ina iya canza wayata amma sai wayata ta kai shekara biyar sannan in canza ta.

To unguwa dai wuri ne wanda mutane suke zama. Unguwa kuma a kowane lungu da sako akwai unguwanni. Amma ni unguwar tamu unguwa ce ta talakawa inda nake zaune. Unguwa ce ta marasa karfi, unguwa ce kuma ta wadda suke neman suga cewa sun ginu a rayuwa. Dan haka abun nan da Bature ke ce ma ghetto, to unguwarmu dai ghetto ne. Don wuta sai ma an yi sa'a. Lokaci lokaci ake kawo wa. So unguwarmu kuma akwai kwalta. Akwai manyan masallatai akan unguwarmu, ba guda ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Sannan unguwarmu kuma tana da tsabta, tana da kyau don babu gidan da babu katani ko fata a nan unguwar tamu.

Matashi abu ne wanda ake ɗaura kai. Kuma kusan zan ce kowa na amfani da shi. To ni dai na fi amfani da matashi guda biyu. Matashi na ɗaura kai, da babba da ƙarami. Pillow kenan ake cewa da Turanci. Ina amfani da babba wanda ake ɗaurawa a gefen ƙanana in akayi kwalliya a ɗaki. To da su nake amfani. Ina amfani da babba, ina amfani da ƙarami. Wa'yannan matashin su ne nafi amfani da su.

Tabbas, gidan fim wurin zuwa ne. Gidan fim kuma wuri ne wanda mutum zai je domin ya ɗan samu nishaɗi a rayuwa. Nakan je gidan fim ba don komai ba, sai dan na kalla inji daɗi. Kuma wani zubin gidan fim ma nakan je ne musamman idan za a haska naman fim ɗin a baya. To ina zuwa in kalla. Saboda haka ina zuwa gidan fim wato cinemas kenan in kalli fina-finai da ni da iyalina ma. Ko ince da ni da iyalai na muna zuwa mu kalli fina-finai. Ina zuwa gidan fim sosai.